Kai, kai, kai ina gaskiya ne sam bana bukatan gurare masu matukar hayaniya, sabida gurare masu hayaniya sam baza ka samu natsuwa ba a gurin. Sannan babu kwanciyar hankali, sannan zai wuya wani aiki da kake son gudanarwa yayi a cikin wannan kalar hayaniyar. Dole akwai buƙatar natsuwa da kuma sirri, wato hakikanin gaskiya. Ko karatu zan yi, na fi son guri mai natsuwa sabida na fi fahimtar abin da nake karantawa. Ballantana abun da ya shafi single din rayuwa ko kuma ayyuka na yau da kullum.

Tambaya mai kyau. Gaskiya ne ina amfani da matashin kai ko in ce matashin wuya wato a nan Hausa muna ce mashi ɗan fulo. Yanzu haka a jikin shi nake, na ɗaura gwiwan hannuna na kishin gida. Wato ainifin gaskiya shi wannan matashin wuyan ko kuma in ce ɗan fulo a Hausa muna amfani da shi sosai da sosai a wajen zama ko kuma a wajen kwanciya ko kuma a wajen kishin giɗa. Sabida yana sa matuƙar jin daɗi da annashuwa a lokacin da ake amfani da shi. Shi ɗan fulo abu ne wanda kusan kowane mutum musamman ba ma a ɓangaren Hausawa ba, yare da yawa, mutane da yawa suna amfani da shi sabida iya da matuƙar daɗi a lokacin da ake amfani da shi sannan kuma iya taimakawa gaɓɓan jiki musamman a lokacin da ka yi jingina ka samu natsuwa, ka samu ƙasusuwa ka su yi yadda kake so domin ka ji daɗi.

Ah, a gaskiya akwai malaman da nake so sosai. Sosai fa ina son malamai sosai. Ah, a malaman da suke wa'azi wa irin wa'azin duniya dinnan, ah gaskiya daga cikinsu na fi son Malam Ismail Mufti Menk. Sannan kuma Dr. Khalid Khalid Yasin. Gaskiya waƴannan su biyun ina matuƙar son su sosai. Sai kuma idan aka dawo nan gida Najeriya, ah a cikin malamanmu na Hausawa, ah wanda gaskiya nake so sosai ina son Marigayi Sheik Jafar. Allah ya jiƙan shi da rahma. Allah ya yafe masa. Sannan ina son Sheik Malam Junaidu, sannan ina son Malam Buruntun, sannan ina son Malam Isah Ali fantami. Gaskiya ina matuƙar son su sosai. Ga su Malam AbdulFatahi da kuma sauran malamai dai masu tasowa.

Taurari! Gaskiya ina kallon taurari, musamman a wasu lokuta guda biyu. Ɗaya lokacin idan ina cikin damuwa haka zalika ɗaya lokacin idan ina cikin farin ciki. Lokacin da nake cikin damuwa, nakan fito nayi tsaye ko kuma na kishingiɗa a jikin wani abu, na ɗaga kaina sama, nake kallon su ina zubar da hawaye. Hakan da nake yi yana sa na dinga rage raɗaɗin da ke damuna a zuciya sannan kuma na dinga fahimtar baiwan da Allah ya shimfiɗa a sama da kuma ikonsa. Ga dinga ganin taurarin suna yawo, yana sake sake a zuciyata sannan ina mai ƙara gode wa Allahu subhanahu wa ta'ala da wannan baiwa da kuma bani ikon zuwa da nayi na kalla har na fahimci haka. Haka zalika a lokacin da nake cikin farin ciki shima nakan zo na zauna naɗan samu ko ɗan shayi na ko kuma ɗan kofi ɗina nake ɗagawa, idan nasha, nake ɗan kishingida, ko kuma ina tsaye ina ɗaga kaina sama ina kallon tauraru. Ina kallon sararin samaniya yadda launin shi ke canzawa yana min daɗi sosai. Ga giragizai suma suna jujjuyawa, taurari suna tafiya suna yawo suna shaƙatawa. Ni ma nakan samu farin ciki a daidai wannan lokaci. Na ƙara gode wa Allah sosai da irin ni'imar da ya yi mana.

Ah, wato a gaskiya mu jadawalin aikin mu ah, ya danganta ne da ranakun aiki. Duba da cewa ah, mu kan yi aiki a sati rana ɗaya ce ba ma zuwa aiki, wato ranar Lahadi. A cikin wannan ranaku da suka rage idan aka cire ranar Lahadi, ah mu kan yi aiki kowace rana. Sannan a rana ta farko wacce a kullum kowacce a cikinta haka mu ke yi. Idan muka shiga aiki misalin ƙarfe takwas to gaskiya ba ma fitowa sai cin, sai cin abinci ko sallah. Ha kazalika idan muka fito sallah ƙarfe biyu, aka ɗan sarara za a sake a koma sai kuma la'asar. Shi ma idan aka fito shine za'a ɗan sirara na wasu 'yan mintuna sannan a koma a ci gaba da aiki zuwa ƙarfe biyar. Lokacin tashi ya yi sai kuma a tashi a yiwa gida. Wanda yake da, wanda yake ganin yana da ayyuka dayawa wanda zai iya tsayawa ya ɗan rage wani abu kafin zuwa gobe zai iya tsayawa ya rage. Wanda kuma yana ganin ya kammala komai sai kuma na gobe shi ma zai iya tafiya gida. Wannan shi ne.

Ah wato a gaskiya launukan bangogin mu ah shine mu launukan bangogin gidan mu ah shine akwai wani, wani launi da muke cewa Abuja brown wato kamar kofi kamar dai ruwan kasa sannan kuma akwai milk kala sannan kuma akwai mai ɗan ruwan ɗorawa ɗorawa kamar just like ah yauwa gwaldin gwaldin kala. Waɗannan sune launukan da muke da su a gida.

Eh gaskiya ya danganta. Ah, da yake wutan kala biyu ce. Akwai waɗanda ake saka musu mita, akwai kuma waɗanda kawai zuwa ake a biya kai tsaye kai da kai. Gaskiya ni ban san nawa ake biyan kuɗin mita ba, duk da yake ita mita za a maƙala maka ne a ƙofar gidanka. Za ka dingasa kati ne kai da kanka. Ba wanda zai zo ya karɓi kuɗi a hannunka. Idan ka ga wutar gidanka ta tsaya to katinka ya ƙare. So ya danganta da yanayin ƙarfin mutum da kuma irin katun da zai saka mata. Duk da yake cewa bansan adadin ko kati na nawa ne ake sawaba karanci da kuma a mafi yawansa da yake bama amfani da ita a gidanmu amma mu abin da muke amfani da shi a gida kawai da bil ne na NEPA muke amfani da shi. Mu kuma bamu huce mai biya dubu biyu a duk wata. Da yake wutar gaskiya ba cika kawo ta akayi ba. A watanma ba wuce a kawota sau ukku ko sau hudu bah shikenan angama. Da yayi tsanani ace ankawota gaba daya idan an hada yakai na sati daya to shine aka zo, shi ma ana uwa ka ubanka a biya dubu biyun nan rai a ɓace.

Gaskiya, toh, barkonu dai ina matukar san barkonu musamman inda aka daka yaji kuma yayi dadi. Duk da yake cewa yana da faɗa sosai amma ina matuƙar son cin abinci da yaji, sabida ina jin daɗinsa. Wani lokaci abinci idan ba yaji sam sai na ji shi ya sallamce wato ainifin babu daɗi amma idan aka daka yajin barkonon nan, ya sha kyau ya haɗu, to abincin na kan ci sosai wani lokaci ma har na wuce tunani.

Kai kai gaskiya ina da buri ka sosai a gurin aiki. Aa burin da nake da shi a gurin aiki aa gaskiya baya huce ni ma ace wata rana na zama babba a gurin aiki. Duk dayake kusan kowane ma'aikaci burin sake nan ya ya kasance cewa wata rana shine babba a guri to ni ma haka. Gaskiya ina matuƙar san sosai naga ina matsawa mataki bayan mataki daga wannan zuwa wannan daga wancan zuwa wancan sabida wannan shine ci gaba.

Ah gaskiya shi cin abincin dare ah to ya danganta ne da lokacin da aka same shi. Mai ma'ana lokacin da aka kammala abincin. Gaskiya ne idan har an kammala abinci akan lokaci, so na kan ci shi ne bayan sallar isha'i, wato tun da wuri ke nan. Sabida ba na buƙatar daga na ci abinci na kwanta. Cin abinci ka kwanta kusan kowa ya sani cewa ba abu bane mai kyau yana wato ainifin kawo wata damuwa a lafiyar jiki. Shi yasa na kan so na ci abinci daga zarar an kammala shi kuma da wuri, sabida guje wa wannan matsalar. Duba da cewa wasu lokutan kuma abincin ba lallai ya samu a kankari ba, to dole ne ayi haƙuri a same shi a ci a lokacin da aka samu. Mai ma'ana ko da an ci shi a ƙudaden lokaci, so mu kan jirkin tafaciya kafin mutum ya kwanta bayan ya ci abincin.

Aaa, wato a gaskiya nakan yanke farce na ne a kusan sati biyu zuwa uku. Sabida ni ina ɗaya daga cikin mutane wayanda faratan su basa fitowa da wuri. Dudda yake cewa wasu za kiga farcen su yakan fito kusan duk sati har ya isa yankewa. To amma ni gaskiya nawa baya haka. Dudda yake cewa akwai bukata ta nima akai. Nakan bar farce na ne ya kai tsawon sati biyun nan zuwa uku sabida wasu dalilai. Dalilan kuwa sune idan ban barshi ya kai wannan lokaci ba to bazai girma ba. Ni kuma idan farce na bai girma ba, na bayar yanke mini gaskiya nakan samu tazgaro a wajen yankewar wanda wasu lokutan yakan jawo a jiman rauni. Wanda jin raunin kuma gaskiya akwai matsala a gare shi sabida baza ka iya cin abinci da kyau ba a cikin kwanciyar hankali sabida zafi. Amma idan na bar sa ya kai wannan lokaci to nakan samu dama farce ya girma. Idan ya girma kuma masu yankan farce zasu ji daɗin cirewa yadda ya kamata ba tare da an shiga hannun ka ba ko an yanke ka. Wannan shine dalilina.

To gaskiya dai dai, wannan tambaya ta min daɗi sosai. Inda yake cewa ba wani me hali bane sosai. Amma gaskiya a kayan ciye-ciye ina bala'in son cin kaza. Kaza ina bala'in son cin kaza. Sannan kuma ina son cin gyada wato wacce muke cewa amaro. Sannan ina son cin riɗi wato kantu kenan. Sannan ina son cin awara. Ina son cin dankali soyayye, dankalin Hausawa. Ina son cin kuma doya da ƙwai wacce aka soya. Gaskiya ina son abubuwa da yawa sosai irin kayan ƙwalam ɗin nan kayan ciye-ciye. Sannan idan aka zo ɓangaren kayan maƙulashe shima duk dai kayan ciye-ciye ne irin su askirim da kuma wato ainafin su boga da shawarma ahhh da su irin abubuwa dai makamantan haka. Gaskiya ina jin daɗinsu sosai. Nakan ɗan ɓata kuɗi a daidai wannan wurin.

Gaskiya, ah, bamu da wani takamamman lokaci da muke hutawa a gurin aiki face lokacin da aiki ya mana sauƙi. Idan aiki bai yi sauƙi ba, ba maganan hutu. Aiki tuƙuru domin aga an kammala. Amma idan aiki ya yi sauƙi, to ko wajen tashi sallah, idan an tashi ko ci abinci, ba ma komawa da wuri muke samun mu huta a lokacin da ya kamata ace mu huta. Idan an koma aiki ko ba maganan hutu.

Wato gaskiya ne dai. Muna amfani da tsintsiya kala biyu. Akwai tsintsiyar kwakwa mai tauri kenan wacce ba ta cika saurin karyewa ba sannan akwai tsintsiyar laushi wacce ita kuma tana saurin karyewa. Daddare ke cewa, a ko wace ɗaya daga ciki, guraren amfaninta daban daban. A tsintsiyar laushin muna amfani da ita ne a cikin ɗakuna da kuma falo a yayin da muke share falo ko kuma ɗakuna. Da kuma tsintsiyar tauri, mu kan yi amfani da ita ne domin share tsakar gida da kuma wanke toilet. Wannan shi ne.

A wato ainihin yadda na ke koyon fasaha sabuwa, a ina yawan leƙa shafukan sada zumunta kama daga a Twitter, Facebook da kuma Instagram sannan a TikTok. Mafi yawa na kan leƙa kuma a YouTube domin na ke ganin wasu abubuwa sabbin iliminmuka waɗanda ban san su ba. Daga nan idan na ga wanda ya burge ni sannan na ga ko na ji cewa zan iya yi, sai naje na fara koya. Ina kalla ina ganin yadda ake yi, nima ina kokarin koya. Wannan shine.

Ah, gaskiya ita shara tana da matuƙar muhimmanci sosai sabida ta na daga cikin rukuni na tsafta da kuma tsafta tana ƙara cikakan imani a rayuwa. To sabida haka nakan yi shara kusan sau uku a rana. Ah, mukan yi shara da sassafe, sannan mukan yi shara ah, da irin misali ko da rana mafi yawa idan anyi wasu sungulloli ko ayyuka datti yaɗan taro akan yi shara. Sannan akan yi shara da yamma. Mafi gaskiya muhimmin lokutan shara baya huce sau biyu a rana sabida wannan lokutan su ne lokuta mafi muhimmanci da ya kamata ace an yi shara safiya da kuma yammaci.

Eh, tabbas ƙwarai dagaske. Aaa ina sanya hula kusan ko da yaushe musamman a lokutan a kwanakin da suka kasance rabin sati kamar ace misalin a laraba, alhamis da kuma juma'a. Ƙwarai sosai ina sa hula da yake a lokacin ina saka manyan kaya a wannan ranakun.

A gaskiya ina yin wanka sau uku a rana, safiya da yammaci da kuma lokacin kwanciya. A dai dai wannan lokacin wanka ya iya da matuƙar daɗi sosai a jiki da kuma ƙara lafiya. Kuma sannan ko da yaushe za ka kasance tsabtsaba ka cikin datti.

A tabas kwarai sosai ana shagali, a ana buk, ana biki sosai da sosai. Mutane naga suna farin ciki, suna murna sosai da nuna ranar haihuwarsu. Musamman ko kwanannan akwai wani gagarumin biki da aka yi a nan garin Kano. Ah bikin na Happy Birthday ne, na wasu yara su uku wanda babansu ya shirya masu wannan bikin ya ƙayatar da gurin sosai da sosai, wanda an kashe miliyoyin kuɗi a gurin. Ina ga kuɗin da aka kashe a wannan gurin ya kai kimanin kusan biliyan ɗaya da kusan rabi ne ko da nawa. Kuɗin gaskiya suna da yawa sosai. Don mawakin da ma aka gayyato a gurin ana ce da shi Davido, shi kanshi an bashi kusan biliyan ɗaya da da rabi. Sannan kar a yi maganan kayan cake da waye waye. Gaskiya wannan bikin duk a duniyar Kano ba a taɓa yin wani bikin murnar haihuwa, murnar haihuwa ba irin wannan. Sabida an kashe kuɗi gurin nan, an ƙayata guri anci kuɗi iya kuɗi. Duk dan bikin murnar haihuwa na yara uku. Yanzu haka maganganun da suke tashi kenan a social media wato a shafukan sada zumunta. Wasu suna cewa ya yi daidai, wasu suna cewa bai yi daidai ba. Saboda kuɗin sun yi yawa, ya zamanto kamar cewa almubazzaranci ne. Duk da yake cewa addini, addininmu ya yi hani da wato irin wannan bukukuwa amma shi duk ya tsallake wannan kuma sannan ya zo ya kashe ma'udan kuɗi wanda da wani abun alkhairi ya yi da wannan kuɗin zai iya taɓuka masa wani abu ko da gobe ƙiyama. Amma wannan abun da ya yi da wannan kuɗin, abun da mutane suke hangawa kenan akan cewa zai wuya ya taimake shi. Hasalima tunda shi mabiyn addinin Musulunci ne. Akwai inda addini yake magana akan cewa zaa yi kididdiga ranan tashin alkiyama. Duk kuɗin da ka samu za a tambaye ka yaya ka samu. Sannan duk kuɗin da ka kashe za a tambaye ka yaya ka yi ka kashe su. To gaskiya irin wannan rayuwa akwai ƙalubale sosai. Duba da irin yadda shi ya kashe kuɗin ta wannan hanya mara kyau. A yadda mu muke gani kuma mabiya addinin namu wasu daga cikin su ke gani, duk da wasu suna ganin cewa ai kuɗin shi ne shi ya sha wahala ya nema da dai sauransu. Amma dai muna duba da cewa lamari kafin mu aiwatar da wani hukunci da ya danganci haka.

A gaskiya haka ne. A wasanni gaskiya ire-iren wasanni kuma daga ciki ace wanne na fi so. Gaskiya ni na fi son wasa da ya shafi harkan ƙwallon ƙafa. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa, a duk cikin wassani indai magana ake yi ta wasaani. Sabida gaskiya wasan ƙwallon ƙafa yana bani nishaɗi, ina samun farin ciki sosai a lokacin da nake kallon wasannin ƙafa. Musamman wato ainifin idan ina kallon wasan da ake bugawa da tim ɗina wato Real Madrid, gaskiya ina jin dadi ina samun gamsuwa sosai a yayin da nake kallon nan.

Eh sosai ma sosai da sosai. Nakan riƙe riga a aljihu, a aljihu na sabida wasu lokutan za ki ga idan mutum yana tafiya ko kuma idan yana tsaye ko yana fira da wani abokinsa. Wani lokacin surutun yakan ja mutum ya sa hannunshi a cikin aljihu sai kuma kiga ya riƙe rigarsa da ya sauransu. To gaskiya wannan ɗabi'a ina yin ta sosai da sosai. Ba na ce ba na yi ba, domin ko ɗazu ma na yi haka.

A tabbas ina saurara radiyo sosai ma ina sauraran radiyo. Duba da yanayin cewa ita rediyo tana da matuƙar amfani sosai a cikin al'umma. Duk lokacin da ka mallaki rediyo, to gaskiya za ka dinga samun labarai, abubuwan da suke faruwa a cikin nahiyarka ina nufin a cikin garin da kake. Duba da cewa shi gidan rediyo ana watsa labarai, duk abubuwan da suke faruwa kuma za ka na samun saƙonni daban daban. Kana zaune a cikin gida amma kuma kana nan a cikin waye kana waye. Abun da yake faruwa a waje kana cikin gida amma kuma duk za ka sani. Sannan kuma shi lamarin na rediyo ko'ina ta shiga lungu da sha lungu da sako tana isar da sako wanda yake nesa zai ji abun da yake faruwa a can wani barayi na daban.

Ehhh toh, gaskiya ba kullum nake sanya belt ba. Sabida duba da irin kayakin da nake sakawa, ina da kaya, ƙananan kaya wanda su ake sakawa bel, sannan kuma ina da manyan kaya wato ainafin, ah, kayan gida native kenan. Wanda su ƙinga ba a saka musu bel sai dai akwai lawurji a jikinsu. Toh ya danganta da kwanakin da nake sa kaya ɗamammu, naci ɗamammu kaya masu bel to sai kuma na ɗaura bel. Kamar misali ranar Litinin da kuma ranar Talata zuwa Laraba. Duk wannan ranaku ina saka kayan da mafi yawanci gaskiya kayan da ake sa bel shi yasa nake amfani da bel. Saura ran sauran ranakun kuma nakan yi amfani da kayan gida wato native. Sabida in dinga samun canji a kowane lokacin da nake buƙata.

Tabbas, kwarai da gaske ina koyan wasu yaruka na daban bayan Hausa. Didde yake cewa Hausa ita yarena ce da ita aka haife ni. Ba zan sata a cikin lissafin yaren da nake koyo ba. Didda ita ma dai ana koyonta kuma har yanzu ban wuce na koyeta ba. Akwai abubuwan duk da dama ban sani duk da aciki aka haife ni. Amma kuma idan aka cire Hausa, ina koyan yaren harshen Turanci, sannan ina koyan yaren Fulatanci, aah sannan ina kokarin in koyi yaren Faranse gaskiya. Sabida shi harka ta duniya. Baka san inda Allah zai kai ka ba. Allah zai iya kai ka wani guri na daban, ya ɗaukaka ka kuma ace baka jin yaren kinga akwai naƙasu. Shi yasa nake kokarin in koyi yare kala kala daban daban. Kuma ina roƙon Allah ya ba ni himma da kuma ƙwaƙwalwar ganewa sabida na samu abin da nake nema.

A gaskiya lokutan da nake fita kasuwa, a kullum baya wuce misalin ƙarfe takwas zuwa tara dara bi. Wani lokaci idan ana nemana a kasuwa da wuri, na kan fita ma har ƙarfe bakwai dara bi ko kuma na fita ƙarfe takwas. Amma normally lokacin da na tsara na fita kasuwa shine ƙarfe tara dara bi zuwa goma na ƙarasa kasuwa.

A gaskiya unguwarmu lafiya ƙalau. Unguwarmu normal take, ba wani matsala. Unguwarmu dai unguwar talakawa ce. Kusan kowa ya san kowa. Ba wata hayaniya. A sannan kuma muna zaune lafiya da ƙaunar juna. A hasali kusan kawunan mu haɗe suke, duba da cewa duk lokacin da aka ce an samu wani bako ya shigo, to tuni labarin zira kaɗai ko ina. Sabida a kai ga manya a bincike kuma an san ko waye shi. Hakikanin gaskiya muna da haɗin kai, sannan da kula da juna. A maƙwabta suna jin daɗin zama da maƙwabtansu saboda sakayya ta alƙairi.

Eh, sosai da sosai ƙwarai dagaske. Muna raba abinci a gidanmu duk satin duniya, ranan Juma'a sai anyi abincin sadaka. Wannan kullum ne da izinin Allah, kullum sai an raba abinci a ranan Juma'a. Saboda haka wannan aiki kenan da mutanen gidanmu suka ɗauka domin samun lada da togamashi ga Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan aiki yana burgeni sosai kuma inajin daɗin haka nima ina rokon Allah ya hore mini nima inayi tun kafin inyi gida har lokacin da nima zan mallaki nawa gidan kaina. Nima na kasance na ɗauki wannan al'adar domin nayi wa kaina tanadi ranar gobe ƙiyama.

Kai, kai, kai. Tsohuwar magana. Tabbas, hakikanin gaskiya. Ina zuwa gidan fim amma gaskiya a da ne lokacin tun ina yaro. Bayan na girma kuma gaskiya na daina zuwa saboda yanayin rayuwa ta canja, hankali ya zo an girma, abun yi ya samu. Ana zuwa aiki kinga babu lokacin ɓatawa. Faranta na mutum har yaje, yaje zauna gidan fim ya kalla. Amma gaskiya lokacin da ina yaro, gaskiya na yimaita zuwa gidan kallo. Ina zuwa gidan kallon fim sosai, ina kallon fim sosai. Kullum sai na je ni. Kullum, kullum. Kai. Allah ka ƙare shirya mu.

Wato a gaskiya ina amfani da kafafen yaɗa labarai kamar guda biyu zuwa uku. Ina amfani da jaridar Daily Trust, sannan kuma ina amfani da BBC Hausa. Ina amfani da, wannan tashar Al Jazeera, sannan kuma ina amfani da DW Hausa. Gaskiya waɗannan jaridodin ina matuƙar amfani da su. Idan aka zo kuma a ɓangaren TV, ina amfani da wannan jaridar ta, gata da suna. Wayyo Allah na kaji na manta sunanta fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beka mata a ce na manta sunan tashar nan ba gaskiya. To shi ke nan, sunanta ya tafi.

Kai tambaya mai kyau. Wato a gaskiya ni kullum ina zuwa kasuwa. Face a cikin sati rana ɗaya ce tak bana zuwa kasuwa. Wato ita ce ranar Lahadi. Ranar Lahadi bana zuwa kasuwa. Sai kuma idan kin ga banje kasuwa ba, sai da babbar matsala ko kuma wani uziri mai ƙarfi. Amma dai ina halin lafiya sannan ba wani uziri mai ƙarfin da zai hana ni zuwa kasuwa. To gaskiya kullum ina cikin zuwa kasuwa. Sabida bukata ta in je in yi serving kostomomina sannan kuma kayana su ringa samun shiga a ko da yaushe. Sannan domin na samu abin da nake nema a ko da yaushe. Gaskiya bana gajiyawa. Wannan shi ne.

Tabbas, gaskiya ina ƙoƙarin ajiye takardun aiki guri mai muhimmanci sosai da sosai wanda ba za a samu matsala ba. Saboda takardun aiki su ne wato, ainufin very sensitive materials ne wanda bai kamata ace anyi wasa da su ba. Mafi yawan lokuta gaskiya akwai wata loka tawa ta ƙarfe wacce kuma ko da ruwa ya shige ta babu wani abun da zai ɓata ta ko kuma zai ɓata abun dake ciki. Gaskiya mafi yawa a ciki nake ajiyewa kuma bayan na sa su ma a ciki sai na saka su a cikin wata leda saboda dai tsaro.

Shi ragowar abinci, bayan an kammala cin abinci a gida an rage, so wani lokacin idan ba shi da yawa sosai, mu kan ajiye shi a adana shi saboda anjima a sake ci. Saboda yara sukan sake neman abinci sai a ɗauka a ba su. Idan kuma yana da yawa aka ga kuma zai iya lalacewa ba zai ajiyuba. Akwai almajirai masu zuwa suyi bara akan je a ƙira su a zo a basu. Wani lokaci kuma akwai wanda yake aiki a gidan, shi ma akan ɗauka a bashi saboda yayi amfani dashi. Barin abinci ya lalace ba ƙaramin almubazzaranci ba ne. Domin kuwa akwai wanda kai idan ka cika rage, akwai wanda shi wannan wanda ka rage shi yake buƙata shi yake nema. Ba lallai dole sai ya samu sabo wanda kaci, wanda kai kake ci ba a lokacin. Amma idan ka bashi wanda ya rage, hatsali zai ji daɗi kuma zai karɓa zai godiya. To su ya kamata ace ka nema ka basu.